Eh ina sanya tunatarwa saboda duk lokunan da nake da aiki nakan kunna tunatarwa saboda ina tuna lokacin da dan fara aiki, ranar aiki na, bana so in samu matsala a wajen aiki. Ina sanya tunatarwa ya tunatar da ni yau ranar aiki na ne.